Gaskiya ragowar abinci abunda nafi yawan yi da shi shine, ah in na ci na ƙoshi dai na tabbata na ƙoshi, sai in ba wa almajirai ko kuma in kyautar. Dan gaskiya ni mutum ne mai son kyauta. Ragowar abinci ina bayarwa kyauta, ina ba wa mutane kyauta kawai.

Ka ai gaskiya in babu wutar lantarki ina yin abubuwa da yawa amma dai san samu dai da wutar lantarki. Ina wanki in kayana ya taru in kuma kayana bai taru ba gaskiya yawanci in babu wutar lantarki bacci nake yi. In kwanta nayi bacci in wuta wa raina ko kuma in fita in je wajen abokanai na muyi hira. Amma inda wutar lantarkin nan kallo nake ko kuma in ta amfani da waya.

Gaskiya ranar biyan albashi, na kan ji farin ciki sosai sosai gaskiya. Dan ha biyan albashi kamar zance ni'ima ne. Daren da za a biya albashi naga albashi na ya shiga, irin daɗi da farin ciki da nake ji a cikin zuciya ta gaskiya ba za ta iya masaltuwa ba. Akwai daɗi akwai ni'ima sosai gaskiya. Ranar biyan albashi sosai daɗi nake ji, ina farin ciki sosai sosai.

Gaskiya abubuwan da nake, da nake kare kaina daga sauro yawanci irin, eh, in kwanta, in kwanta cikin gidan sauro, mmh, fesa maganin sauro da sauransu ne. Sune abubuwan da na fi yi gaskiya, nake kare kaina daga sauro don banson cizon sauro don in na kwanta cizo-- sauro ya ci zona gaskiya ina iya kwanciya da zazzaɓi da sauransu. Shiyasa bana yawan exposing na jikina kar sauro ya cije ni abun da na fi yi kenan gaskiya.

Eh, gaskiya ina rike rigana a aljuhu na sosai. Yawanci in ma, in nasa jallabiya, in nasa jallabiya ina rike rigana a aljuhu. Kuma ina, in nasa janfa ma ina yi saboda kar rigar yayi ƙura da sauran abubuwa. Amma dai gaskiya yawanci abun da nake yi kenan. Ina, ina, ina rike riga na a aljihu. Kuma gaskiya ina jin daɗin haka, ina tafiya haka saboda kar ƙasar rigan yayi datti, ƙura ya kakkamo shi toh shi yasa bancika. Haka ina yin haka sosai, sosai ina rike riga na a aljihu na. Kuma yana min daɗi gaskiya. Kuma na fi yin sauri in ina tafiya haka. Ina so na yi sauri dole nake sa hannuna aljihu na in rike riga saboda kar ƙura ya ɓata min ƙasar riga.

Gaskiya na fi son, na fi son alkalami, na fi son alkalami. Alkalami yafi daɗin rubutu dan ina taɓawa da tawada. Indai saurin rubutu nake so nayi to ina amfani da fensir amma in ko rubutu nake so yayi mai kyau ina amfani da alkalami da tawada. Dan gaskiya rubutuna yana da kyau kuma mutane dayawa suna yabawa. So gaskiya ina amfani da fensir sosai sosai da alkalami kuma yana, yana sani farin ciki. In inayi sosai ina jin daɗi gaskiya. Ina jin daɗi sosai sosai matuka.

Eh ina da dabba a gida, ina da dabba a gida, kamar ina da, ina da, ina da kule, ina da kule, ina da kule ya ma duka ina da, ina da kare, ina da kare, ina da, ina da zomo, ina da akuya, ina da, ina da kaza, ina da rago ma duka ina da irin wa'annan dabbobin dan ina kiwata su. Ni mutum ne mai son kiwo gaskiya ina son kiwo kuma wani lokacin in ma bana gida 'yan uwana suna kulamin da dabbobina da na bari a gida, a basu ruwa a basu abinci. Gaskiya ina son kiwo sosai sosai. Ina da dabba sosai.

Iya lokutan da nake kwana a kullum, irin ƙarfe zan ce ƙarfe, ƙarfe sha ɗaya. Sha ɗaya, mafi yawanci sha ɗaya, goma ko kuma sha biyu. In dai na gaji sosai tun ƙarfe tara ma nake kwanciya. Don ni mutum ne wanda baya son wahalar da kansa. Na samu lokaci kuma in dai na gaji kawai gaskiya bana wahala kaina, bana wani tunanin wani abu kawai kwanciya nake nayi bacci. Dan ni mutum ne wanda baya son wahala kwata-kwata to shiyasa.

Gaskiya a daidai lokacin da in na shiga banɗaki ko wani lokaci gaskiya ina goge haƙorina, dan bana son in bar haƙorina da datti. Bana so ko kaɗan. Ina shiga banɗaki ina wanka, a kowane lokaci, inna shiga banɗaki, in dai na shiga banɗaki to gaskiya dole zan goge haƙorina. Gaskiya zan goge shi. Dan ni mutum ne wadda irin baisan najasa, ko kuma ƙazanta hakan nan. Haƙorina in dai yayi datti ina shiga koma yau shi na shiga banɗaki. A rana nakan shiga banɗaki sau huɗu ko sau biyar ma, wani fiye da haka, fiye da haka. Wani bai kai haka sai dai in bana gida in bai kai haka ba. Amma gaskiya goga haƙori yana, ina so sosai gaskiya.

Ɗinka tufafi abune mai kyau gaskiya. Abune mai kyau amma gaskiya ban iya ɗinka tufafi ba. Ni ba tela bane, ban iya ɗinka tufafi ba. Ni dai a banni ta fannin waƙa amma gaskiya ban iya ɗinka tufafi ba. Tufafi sai wani ɗan uwana ne yake ɗinka min. To amma ni kam a kan kaina gaskiya ban iya ɗinka tufafi ba. Dan ina ga kamar abun yana da wahala. To gaskiya shi yasa ban ma sa kaina in koya ba ko in yi shi.

Eh ina cin salati, ina cin salati sosai sosai sabida wani ya ce mun salati da ganyen, ganyen eh na manta sunan ganyen, amma dai su biyu ya ce mun yana ƙara jini a jiki. To mutanen gargajiya ne suka faɗa mun haka to amma ni ina cin salati sosai sosai ba don abun da ya faɗa mun ba nake ci ba. Na ji mama da fara cin salati don tun lokacin da na fara cin salati na ji ya mun daɗi a raina. Gaskiya shi yasa ya kwanta mun nake cin salati sosai sosai.

Ina zuwa aiki lokaci daidai. Wani tinkan lokacin ma yayi nake zuwa aiki. Ni mutum ne irin wadda in lokacin aikinsa ya yi yake haɓa haɓa yake sauri sauri yaje yayi ya gama ya dawo. Dani mutum ne wadda gaskiya baya son wahala amma kuma in dai ina da aiki lallai zansa jiki inyi aikin nan. In nayi shi in huta. Kar nayi zama da hutun jaki a kaya inji Malam Bahaushe. To gaskiya ko in dai ina da aiki dole gaskiya zan fita inje nayi. Haka nake ban wahalar da kaina in yi wani abu. Dole zanje nayi aikin nan kuma in je a daidai lokacin da aka bani.

Gaskiya ina cajin wayata sosai. Yanzu haka ma, yanzu haka ma da nake magana wayana yana caji ina amfani da ita. Yadda ma, eh, a turanci ake cewa "plug and use" to plug and use yanzu haka nake yi. Wayata na caji ina amfani da ita. A daidai lokacin da zan kwanta bacci yawanci, mafi yawanci nake caja wayata. In ta cika pasen ɗari to a daidai lokacin da nake cirewa kenan. Gaskiya wayata ina caja shi sosai, sosai. A gidan ma ana cewa zan kashe batirin wayata sabida yawan caje-cajen da nake caja wayata sosai. Shi yas.

Gaskiya yadda nake tabbatar da ingancin aiki, diga yanayin lokacin da na zo in naga masu yin aikin, in sun sa jiki suna yin abu daidai, in sun sa jiki suna yin abu tsakaninsu da Allah, a daidai lokacin ne nake tabbatar da ingancin aiki. Kuma dai ba iya haka nake tabbatarwa ba gaskiya, sai na ga aikin, sai na ga yanayin shi, sai na zagaya, na duba. To a daidai wannan lokacin in na zagaya, na duba, na ka-kalla abubuwan, to a-a lokacin ne nake eh, nake inganta aiki, nake irin bada inganci ma aikin. Haka nake gaskiya, sai na duba kuma sai na ga yanayin mutanen in suna aikin suna yi cikin walwala, to a nan ne zan san gaskiya, eh mutanen nan suna aiki tsakaninsu da Allah. In kuma ba sa yi cikin walwala, to a nan gaskiya zan fahimci cewa akwai lauje cikin naɗi. To haka nake bi, kowane lokaci nake tabbatar da ingancin aiki da mutane suke yi.

Gaskiya a rana ina wanka yana kai sau uku. Amma lokacin da nake wanka, in na tashi bacci da safe, ina yin sallah irin da asuba ɗin nan wanka nake sai in fita. Sai kuma da rana ina dawowa kuma in sake in yi wankan, in fita. Sai kuma dare in zan gwanta bacci ko kuma in na dawo filin ƙwallon ƙafa da yamma, in ƙara in yi wanka. In na je filin ƙwallon in ban je ba gaskiya bana wanka da yamma sai dare kawai. In nayi wankan rana sai na dare. Sau uku nake wanka a rana. Lokutan da nake da safe, da rana da dare. Kamar yadda in nayi, in naci abinci safe rana haka dai nake yi ko wanne rana.

Gaskiya nama da na fi so na fi son naman kaza. Na fi son naman kaza. Gaskiya naman kaza yana da daɗi. Naman da na fi so ke nan. Ina son naman kaza, naman tolo-tolo ma ina son shi amma shi yana da ɗan tauri kaɗan ba kamar na kaza ba. Na kazan ma ina son naman ka-kajin ƙashi ƙashi. Akwai kazan gida akwai kuma wanda ake cewa angrik wato wanda ake kiwata shi ta allura da sauran su ne. To gaskiya ina son kaza. Kazan gida yana da kyau sosai.

Gaskiya lokacin-lokutan da nake share gida ko kuma in ce, eh, ina share gida so ɗaya a rana ina sharewa in dai cikin gida ne. Amma in dai ciki cikin ɗakuna gaskiya ina sharewa yana kai so biyu ko so uku. Sabida dattii lokutan ƙura dinnan bana son ƙura da sauransu so shiyasa irin lokutan da nake sharewa ina sharewa sau biyu zuwa sau uku a rana. Amma wajen gida kan wani in share shi innayi yau gobe bana yi to gaskiya. Daga-

Tun da aka haife ni har i zuwa yanzu na fi son shayi akan kofi. Na fi son gaskiya. Ni ma abokin son shan shayi ne. Ina son shayi sosai sosai gaskiya. To na fi, zan zaɓi shayi fiye da kofi koso miliyan ne gaskiya. Shayi na ke so. Na fi son shayi akan kofi. Shi ne ra'ayina gaskiya.

A gaskiya bana son miya mai sanyi kwata-kwata. In miya yayi sanyi, ha! Bana, bana jin abin ko, ko miya yayi sanyi ko, ko shayi yayi sanyi duka bana so. Kawai in ji inda, inda, inda, indai lemon kwalba ne ko kuma na gora gaskiya na fi son mai sanyi. Amma dai miya kan yayi zafi, yayi zafi ina ci yayi sanyi a daidai haka. Amma kuma in, in yayi sanyin nan kan bana jin daɗin shi gaskiya ko.

Gaskiya yadda nake ajiye takardun aiki ɗina, ina ajiye su a waje, a waje wanda za a kula da shi, wanda nake kula da shi. Ina ajiye shi a acikin wardrobe dina a ɗaki. A inda nake ajiyewa kenan. Ina ajiye shi a ɗakina a cikin drawer ko kuma a cikin wardrobe in kulle. So gaskiya inda nake ajiyewa ina ajiye shi a wuri wadda yake samun kula sosai sosai.

A'a, da shike addinina. Ni addinina ya hana ni ina magana in na shiga banɗaki. To gaskiya bana rera waƙa lokacin wanka. Bana rerawa ko kaɗan bana yi, ban taɓa yi ba ma. Ban taɓa yi ba, bana yi. Ina rera waƙa ne kawai idan ina nan a waje amma de ba acikin banɗaki kam bana ma magana kwata-kwata in na shiga sai na fito.

Gaskiya yadda nake neman izinin hutu zuwa nake in samu maigidana sai in zo mishi da maganan da nake tafe da shi. Misali in ace ina so in yi, in ɗauki hutu zanyi tafiya sai in faɗa mishi cewa ina so in je hutu, in je kaza, in je in ga 'yan uwana da sauransu. Haka nake yi gaskiya haka nake ɗaukan izinin hutu. So.

Abu mafi muhimmanci cikin abokantaka shine kyautatawa. In za ku na kyautata wa juna, kuna respecting ɗin na juna, to shine gaskiya abin da ya kamata. Kuna kyautata wa juna abin da ya dace, lokacin abin da dai ya kamata ke nan. Kuna kyautata wa juna, ku san me ya kamata, abinda ya kamata, lokacin da ya kamata, kowa haka dai abin da ya kamata.

Gaskiya ina wanke tufafina, yana fin sau biyu zuwa sau uku. Dan ni ba mutum ne mai son ƙazanta ko abu mai wari hakan nan ba. Su ina wanke tufafina ya zama tsabtsab, bana so in gan shi cikin datti ko kuma wani abu dai na najasa ko wani abu hakan nan. Ina wanke tufafina sosai sosai gaskiya, kullum cikin tsafta nake kuma cikin-- bana son cikin zama cikin datti ko abu mai dauda.

Gaskiya gashi na ina kula da shi sosai sosai gaskiya. Gashin kai na, bancika barin gashin kai na ba. Gashin kai na ya tsiro yanzu sosai amma kuma ina so in rage shi yanzu. Ina so in rage gashin kai na sosai sosai. Ina son in rage shi gaskiya.

Gaskiya launin tawada da nake amfani da shi, ina amfani da kore, ina amfani da ja, ina amfani da blue to. Su ne launukan tawada da nake amfani da su. Harda baƙi ma ina amfani da shi. Amma na fi amfani da baƙi gaskiya, na fi son ma amfani da baƙi. Don ko tawada ɗina-- na fi son gaskiya na fi son, na fi jin daɗin baƙi. Don in nayi rubutu da baƙi yana, ya fi mun kyau, na fi jin daɗin shi ma sosai.

Ya dafa ƙwai. Ina son dafa ƙwai inga. Misali ga ƙwai, na dafa shi irin soyawa na fi son yi. Na fi son soyawa amma dafaffe an haɗa daffe da soyaye a lokaci ɗaya gaskiya yafi mun ɗadi. Ina son irin abin cikin ƙwai dinnan, ƴar cikin ƙwai dinnan ina son shi sosai-sosai gaskiya yana mun ɗadi sosai.

Gaskiya dangantaka ta da shugaban aiki gaskiya dangantaka ne mai kyau saboda shi yana son magana na saboda yadda yaga nake sa jiki nake aiki. Don ni mutum ne in zai yi abu gaskiya na ina yin shi tsakani da Allah ina sa jiki in yi abu mai kyau. Amma eh, ni dai gaskiya in banyi niyyar abu ba bana sa jiki inyi abu tsakani na da Allah. Shiyasa dai maigida na shugaban aikina yana son magana ta don aikin shi gaskiya ina sa jiki inyi tsakani da Allah.

Gaskiya abubuwan da nake yi don nishaɗi, in nishaɗantar da kaina suna da yawa. Ina da-- ina yin waƙa don in nishaɗantar da kaina, in sa kaina cikin farin ciki. Ina karatu, ina, ina, ina karanta Alqur'ani ke nan. Gaskiya yana nishaɗantar da ni. Ina, ina samu, ina jin karatun Qur'ani matuka ko in buga kwallon ƙafa ko in gani duka suna nishaɗantar da ni.

Gaskiya aikin gida da nake yi kullum, a kowane sanyin safiya, ko in ce kullum shine ina shara da mope, ina shara da goge goge. Su ne abin da nake yi a kullum, aikin da na fiyi ke nan kowani rana ina yi shi. A kowane rana mahaifiyata za ta tashe ni a bacci in yi shi. To gaskiya shine aikin da nake yi a kullum koyau.

Abubuwan da nake saya daga kasuwa suna da yawa. Kama da ina sayan abinci irin su shinkafa, ina sayan su taliya, ina sayan su macaroni da sauran su dai. Suna da yawa abubuwan da nake saya daga kasuwa, gishiri, magi duka na siyo. Macaroni da sauran su dai.

Gaskiya rana da yafi mun mafi kyau, wanda na fi so a mako gaskiya ranar Juma'a. Saboda shine ake cewa haji babban rana. Ranar Juma'a saboda ina samun, jin daɗi. Ranar Juma'a yayi gaskiya, ina ina samun nisha-nishaɗantarwa ko in ce ina nishaɗantar da kaina. Da Juma'a da Asabar gaskiya ranaku da na fi so ke na, da Juma'a da Asabar.

Gaskiya, ruwan da nake sha kullum ba zan iya ce ga ruwa. Gaskiya ina shan ruwa sama da lita ɗaya a rana. Ina shan ruwa sosai sosai. Ina shan ruwa sosai. Litar ruwa ina sha, Ina shan ruwa sosai, indai akan ruwa na leda kenan, wato wadda ake cewa pure water ina sha a rana gaskiya aƙalla a rana ina shan yana kai guda goma. Dan ni kullum ina son ruwa, ina sha ruwa sosai sosai yana da.

Eh ina kwana a ciki. Gaskiya bana zama wai in kwanta a waje ko mene. Ni gaskiya ba mutum ne mai son hayaniya ko zama a waje ko wani abubuwa ba. Ina son in kwanta a ciki, a cikin ɗakina ko yaushe. Bana son in zauna a waje gaskiya. Nafi son in zauna a cikin ɗakina don yafi mun daɗi don bana son surutu da wasu abubuwa to shiyasa.

Ina yanke farce sau da yawa gaskiya ina yankewa. Ina yanke farce na sau daya gaskiya. Ba, farce na dai yana tsirowa da wuri. Ina yanke shi, ya tsiro in yanke, ya tsiro in yanke. Ina yankewa, zan ce aƙalla cikin sati uku ina yankewa sau ɗaya, ko kuma in ce a wata ina yankewa sau ɗaya ko sau biyu wani lokacin. Amma na fi yankewa sau ɗaya gaskiya.

Gaskiya kyautar da nake son bayarwa, ina so na zuba wa mutum kyautar ya zamanto irin in na ba shi irin farin cikin da zai kasance, irin daɗi da zai ji, irin annashuwa da zan sa mishi a cikin zuciyarshi gaskiya, abin da nake so na yi ke nan. Ako yaushe in na ba ma mutum kyauta ya zamanto cewa ya ji daɗin wannan kyauta da na mishi sosai sosai. Toshi ya sa gaskiya irin abin da nake so na yi ke nan, gaskiya.

Gaskiya kalar ice cream ɗin da na fi so, ina son ice cream kamar irin ice cream na kwakwa. Irin ina son na vanilla, ina son na strawberry. Strawberry nan ma yana da daɗi sosai gaskiya. Tun da na gwada shi lokacin farko da na ji irin daɗi, da na ji irin annashuwa sosai gaskiya, na so in sake ƙara. Amma gaskiya Allah dai lokacin baisa na samu kuɗi har izuwa yanzu na ƙara gwadawa ba. Gaskiya ice cream vanilla da strawberry yana da daɗi sosai.

Gaskiya ni mutum ne mai adana. Ina ajiye makullai na ko in ce makullan mu wurin da ba zai samu matsala ko ya ɓata ko wani abu ba. So gaskiya inda na da ajuwa yawancin zan kwanta bacci ko a ƙasan gadona. Kukun in ba ma ƙasan gado ba, na ajiye wa cikin drawer dina inda nake ajiye makullan kenan.

Gaskiya ina amfani da intanet sosai, sosai. Ba misali, ba irin kirgawa haka. Ina amfani da shi sosai. Dan intanet zance ya zama kaso, kaso a cikin ɗari na rayuwa na. Zance intanet ya zamo kaso tamanin da biyar. Don gaskiya kodayaushe ina amfani da wayata, da midiya, da intanet sosai.

Gaskiya ina zuwa gidan fim sosai. Ina zuwa kallon ƙwallo sosai sosai gaskiya. Ina zuwa gidan fim ina kallon ball. Ina, gaskiya ina zuwa gidan fim sosai in kalla wasan ƙwallon ƙafa, in kalla sabbin fina-finai da sauransu. Gaskiya kuma ina jin daɗin haka sabida especially kallon ƙwallon ƙafa sabida adawa da abokan hamayya da sauransu.

Gaskiya ina shan ruwan 'ya'yan itace sosai gaskiya. 'Yan itacen kaman in ace ba zai bai da wani side effect. So gaskiya ina sha yawanci irin ruwan, ruwan cikin, ruwan cikin kwakwa hakan nan ina sha sosai gaskiya. Sabida duk abinda zai ƙara mun lafiya da wani abu sauransu ina.

Eh gaskiya ina amfani da mataimakin murya. Insa amfani da shi amma ba sosai ba. Ina amfani da shi saboda wani lokacin yana taimaka mun amma dai kuma ba sosai ba gaskiya. Don amfanin kam ina amfani da shi amma dai kawai amfanin ba wai ko da yaushe ba. Ba sosai ba kenan.

Gaskiya, babban nasara da muka samu a wajen aiki shine zamowa na ɗaya a fagen abinda muke. Gaskiya, shine babban nasara da muka samu, kuma mutane sun san san abubuwan mu, aikin da muke yi da sauran su. So babban nasara ne ke nan a gare mu. Shiyasa, shine babban nasara da mutane muka zama na ɗaya da kuma an san mu sosai. Shi ne babban nasara da zan ce, an kuma ba wa ni ƙalubale da muka fuskanta.

Gaskiya in ka tambaye ni inda nake so in ziyarta a yan zaka nan, in ce maka guda daya akwai ce, in masa saniya dan suna da yawa. Na farko dai amma dai to zan ce maka dambe daya Makka Madekawa. Shi na fi so in ziyarta, sai na biyu in je Madina masallacin annabi. To gaskiya sune wurare biyu na fi so da na ziyarta a yan zaka amma na farko kan Makka ne.

Eh, gaskiya ina musafaha da mutane. Ni mutum ne mai son zaman lafiya. In wani ma matsala ya faru, gaskiya ina dan maslaha samun maslaha. Ni ma in kwantar da tarzoma da tashin hankali. Gaskiya ina musafaha da mutane sosai da sosai.

Eh ina cewa gaskiya sosai, musamman in ina so in ga abu ya faru kuma bai faru ba. Gaskiya ina cewa farce a daidai wannan lokacin, ina so abu dai ya faru ina ga kuma bai faru ba. Sai in tizi farce kuma sai in buga yatsa da. To gaskiya abin da nake yi kenan a hakikan gaskiya ina cin farce.

Da na ajiye hotunan wayana a Google Photos, wato ma ajiye wanda guda ace na canza waya, abubuwa na zai iya dawowa. To a inda nake ajiyewa kenan, Google Photos nake ajiyewa amma wani sa'in ina da gallery. Ina ajiyewa a gallery amma Google Photos yafi mun.